Eh ina koyan yare, ina koyan yaruka da dama domin sauƙaƙa min fahimtar abin da nake karanta. Ina koyan yaren Turanci saboda yaren Turanci shi ne yaren da ya mamaye duniya. Ina koyan yaren Turanci ne saboda ƙasanmu ba yaren gida muke amfani da shi ba, yaren Turancin muke amfani da shi wurin tattaunawa da sadarwa.